Eh ina iya hawan keke sai dai ban iya tuƙa shi ba. Na fi iya tuƙa ko mashin na aƙwato, na fi iya tuƙa babur, babur ko mashin da sauransu. Ban iya tuƙa keke ba dan ina yarinya nake sha'awa amma ban samu na yi ba.

Launin labulen mu akwai kaloli da yawa, akwai baƙi, akwai ja, akwai blue, akwai maroon, akwai fari. Muka yi amfani da launukan labule kala kala domin idan labule ya daɗe a jiki. Za kaga ana gajiya da shi. Don haka akan canza launin labulen domin canza launin labulen. Idan an gaji da wannan, a maida wannan. Kalar labule yana da kyau ka yi amfani da kalal labule wanda zai taimaka wajen ƙayatarwa kuma zai ba ka farin ciki da ni'ima da sauransu. Don haka launin labule na yana da kaloli kala kala. Labule abu ne mai muhimmanci a ɗaki wanda yake da ɗaƙawa ta ɗaki ya kuma murtaba shi ya sa shi kyau. Abu ne kuma da yake kariya daga rana, daga sanyi da sauran abubuwan da ba a rasa ba. Don haka ake buƙatar a samu launi me kyau wanda zai ƙawata, ya yi kyau sosai, ya ba da nishaɗi da sauransu.

Me kake yi a lokacin jin damuwa? A lokacin jin damuwa, na kan karanta Ƙur'ani, na kan yi salatin annabi da zikirori, domin samun natsuwa. Sai dai so tari, wasu idan sun shiga damuwa sukan saurari kiɗe-kiɗe, ko kuma su je su samu ƴan uwa da abokan arziƙi, su kai kukan su. Amma abin da addinin Musulunci ya karantar da mu idan mun shiga damuwa shine, mu roƙi Allah, mu yi sallah, mi salati, mu yi zikiri, mu yi karatun Ƙur'ani, domin fita daga cikin ƙuncin damuwa. Damuwa takan taɓa lafiyar ɗan adam, takan kawo matsala a, a lafiya. Dan haka yana da kyau, mu rage damuwa a rayuwar mu, mu riƙa fawwala wa Allah komai. Dan haka idan na shiga damuwa, sai in roƙi Allah ya yaye mun damuwa, domin samun ingantacciyar lafiya. Dan haka damuwa, sai, yawan sa damuwa ba shi da matsa, ba shi da amfani.

Ina zuwa kasuwa a kowace rana. A duk lokacin da na ga na samu 'yan kuɗaɗen da zan je in kashe a kasuwa, na kan je kasuwa. Sai dai wasu su kan ce yana da kyau mutum ya je kasuwa a ranar Laraba domin tana kawo sa'a. Amma dai wannan ba shi ne tabbas ba. Zuwa kasuwa ba dole ne sai ka je wata specific rana ba. A duk lokacin da mutum ya ga yana da 'yan kuɗaɗen da zai kashe, ya kan je kasuwa. Don haka ni na kan je kasuwa a lokacin da na ga na samu kuɗi amma ban fiye zuwa kasuwa da yamma ba ko kuma da tsakar rana. Na fi zuwa kasuwa da safe domin a lokacin rana ba ta yi sanyi ba. In je in gama duk abin da zan yi, in dawo. Don haka zuwa kasuwa yana da matuƙar muhimmanci kuma abu ne mai kyau da yake kawo tattalin arziki ya bunƙasa.

A gaskiya ban fiye son wurare masu hayaniya ba. Na fi son wurare wayanda ba suke da ƙarancin hayaniya domin hayaniya ta kan hana ni aiwatar da abubuwa na musamman. Inayin aikin jarida kuma aiki na inayin sa daga gida ne musamman yin rikodin da sauransu. Dan haka ban fiye son yin wurare masu hayaniya ba. Na fi son wuri wanda yake da natsuwa domin hayaniya ta kan bani wahala, ta kan ƙuntata mun. Dan haka wurare masu hayaniya ba suna da, suna ɗan takura mun. Ban fiye son guri wanda yake da cancirin dandano mutane ba. Bana son wurare masu hayaniya. Dan haka ina son guri da yake da ƙarancin hayaniya wanda hakan yakan taimaka mun in aiwatar da al'amura na. Hakan yakan taimaka mun in yi karatun na da aiwatar da ayyuka na cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Wurare masu hayaniya su kan ɗan takura mu da sauransu.

A ina karanta jarida, sai dai a yanzu jarida ta koma kan waya. Dan haka gidajen jaridu da yawa yanzu wasu sun rufe. Kamar misali in muka ɗauki misali anan Kano gidan jaridar Triumph an daɗe da rufe shi. Domin mutane basu fiye karanta jarida ba a yanzu. An fi karanta jarida a kafafen sada zumunta. Su ma kansu jaridun yanzu sun koma mu'amala da kafafen sada zumunta. Dan haka ina karanta jarida domin sanin al'amuran da suke gudana. Kusan kusan ma sai mu ce aikin jarida yanzu ya koma yanar gizo, ya koma kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube da sauran su. Anan ake aiwatar da ayyukan jarida. Don haka jarida a yanzu kafafen sada zumunta sun maye ta. Ba kasafai ake karanta jarida ba, duba da cewa an samu ci gaba. Ayyukan jarida sun koma kafafen sada zumunta da yanar gizo.

Jedawalin aikin mu ya kasance akan yi rahoton su uku a rana. Akan yi da safe, a yi da rana, a yi da yamma. Don haka jedawalin aikin mu ya kasance a tsare. Ana yin shi da safe, da rana, da yamma. Sannan kuma aikin mu ba, ba, ba, babu ranar da ake hutawa da za a ce ba za a yi aiki ba. Ana yin aiki koyaushe kamar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi. Ko wanne lokacin aikin mu ne ba kamar aiki, aikin koyarwa ba wanda ake yin shi Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar da Lahadi kuma an huta. Makarantun Islamiyya kuma sukan je Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a su ne ranakun hutu a makarantun Islamiyya. Hakazalika suma ƙasashen da suke na musulmai kamar Saudiyya, suma sukan yi aiki Asabar da Lahadi. Sudan kuma huta a rana Alhamis da Juma'a shine hutun ƙarshen makon su. Amma ni a yanayin aiki na, na, na kan yi aiki a koyaushe. Tin daga li-li, tin daga farkon sati har zuwa ƙarshen sati. Ranaku bakwai ke nan.

Nakan kare kaina daga sauro da ta hanyar saka gidan sauro. Nakan kuma sa maganin sauro a duk lokacin da aka ce magariba ta yi. Nakan sa gidan sauro, sannan kuma na kunna maganin sauro domin kariya daga cizon sauro. A wasu lokutan kuma mu kan ya she magunanan ruwa, domin sauro yana amfani da magunanan ruwa. Wato ainihin barin, yawan barin kwantaccen ruwa yana sanya sauro ya zo ya yi katutu, ya hana mutane saka. Dan haka akwai hanyoyin kare kai daga sauro da yawa, kamar sa gidan sauro, saka maganin sauro, tsafta, tsaftace muhalli, share ruwa, share magudanar ruwa da sauransu. Duk wa'innan hanyoyi ne da ake bi, kokuma ince nake bi domin kare kaina daga sauro. Duba da cewa sauro dabba ce mai cutarwa, sauro yakan haddasa wa mutum, wato ainihin rashin lafiya ta zazzabin cizon sauro wadda hakan zai sa dole sai an sai magani. Dan haka kariya daga sauro abu ne mai matuƙar muhimmanci da nake amfani da shi domin magance wa kaina matsalar cizon sauro.

Wane kayan marmari ka fi so? Ina son kayan marmari kamar kankana, ayaba, abarba sai de, shi kan shi lemon ɓawo ina son shi, ina jin daɗin shi amma duba da cewa yakan bani reaction idan nasha nakan ƙaurace wa amfani da shi. Idan nasha yakan bani matsala inji jikina ba dadi. Dan haka sai na haƙura da shan shi tunda kayan marmarin suna da yawa. Akwai gwanda, akwai abarba, akwai kankana. Kankana, tana yi min maganin basir ƙwarai da gaske kuma kayan itace ne da yake gyara fata. Dan haka na kan yi amfani da kankana musamman da daddare idan suka mun unkwanta. Idan na sha kankana tana taimaka mun wurin, wurin niƙa abinci, abinci ya samu ya fita cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba. Sannan kuma ita kanta ayaba, tana taimaka mani matuƙa, tana kama ma-ma-magance mini ciwon ulcer da dai sauransu. Dan haka kayan marmari abubuwa ne masu amfani. Ko a tsakanin ma'aurata yakan ƙara ni'ima a yayin da ma'aurata suke ma'amalantar junansu. Dan haka ina shan kayan marmari domin su gina man lafiya.

Kana cije farce? To, gaskiya cije farce bana cije farce. Duba da cewa idan na cije farce, idan ya shige min maƙogwaro yakan bani matsala.

Kana ƙetare ƙafafun lokacin zama? To wannan tambayar gaskiya zan iya cewa ban fahimci inda ta dosa, ba balle na ba da amsa. Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama?

Ina shaƙatawa a lokacin hutu, ina, mukan, nakan ɗauki iyalina mu tafi wuraren shaƙatawa kamar irin su gidan zoo, mu kai yara su hau lilo. Sannan kuma akan zauna a gida a huta a ware wata rana, da za a ci a sha, a yi abincin da ba a taɓa yi ba, abinci mai kyau, mai tsada domin nishaɗi tare da iyali. Sannan kuma babban abin da yake bani shaƙatawa a rayuwata shine ina kallon wayata, nakan shiga ababen sada zumunta, social media, nakan kalli bidiyoyi kamar irin su TikTok, Facebook da sauran su. Nakan kalli bidiyoyi da suka shafi harkokin yau da kullum da kuma bidiyoyin da suka shafi harkokin addini da sauran su.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh tabbas nakan karanta Kur'ani kamin in kwanta. Duba da cewa shi Kur'ani waraka ne, nakan karanta wasu daga cikin ayoyi kamin in kwanta. Sannan na yi addu'o'i na shafa, sannan na kwanta. A wasu lokutan kuma nakan yi karatun abubuwan da suka shafi abubuwan da nake karantawa nake neman kwarewa a kansu kamin na gabi sani na yi addu'o'i na kwanta. Wani lokacin na kan sa karatun Kur'ani domin yana ba ni nishaɗi kuma yana ba ni kariya daga dukan sharri. Nakan sa shi na ji karatuttuka da suka dace. Don haka ina jin daɗin karatun Alkur'ani ina kuma jin daɗin karanta abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum.

A gaskiya nakan ji tsoro idan ya kasance na samu matsala da za ta bayu ga taɓa mutunci na. Nakan ji tsoro musamman idan ina a eriyar da ba ta da security.

Nakan magance damuwa a aiki, nakan tsaya in duba, in ga menene damuwar, sai kuma na yi tunanin menene mafita, sai na yi tunanin abubuwan da za su kawo gyara wa'inda za su magance damuw--

To, mukan ajiye makullan mu a cikin daki, a cikin durowa. A wasu lokutan kuma idan kowa zai fita daga gida, muka kai maƙwabta su ajiye mana makullin mu. Kasancewar wani zai riga wani dawowa, idan ya zo sai ya bi ya maƙwabta ya anshi makulli domin shiga gida. A wasu lokutan kuma idan makullan suna da yawa, mukan yi amfani da kowa ya riƙe makullinsa da ya dawo kawai sai ya buɗe. Amma idan makulli ɗaya ne, sai a kai shi maƙwabta a ajiye. Sannan kuma mukan buga kusa a jikin bango mu ajiye makullan mu domin su zama suna cikin suna wuri mai aminci. Gurin da kowa ya sani da zarar an nemi makulli, an san inda ake ajiye shi, ko a cikin durowa ko a cikin jaka ko kuma a buga kusa, a sa zare, a rataye shi a jikin bango ko kuma aka ajiye shi a kan hundo inda dai kowa yake da masaniyar inda aka ajiye shi, kanshi makullin.

Mukan ci abincin rana da misalin ƙarfe sha ɗaya, wato anyi ya danganta daga lokacin da aka yi abincin karin kumallo. Idan an yi karin kumallo da misalin ƙarfe bakwai da rabi, duk inda ƙarfe sha ɗaya ta yi an fara jin yunwa, za a ci abinci. A wasu lokutan kuma akan yi karin kumallo da misalin ƙarfe goma. To wannan za a yi abincin rana da misalin ƙarfe ɗaya. Wasu lokutan kuma akan yi karin kumallo da misalin ƙarfe sha biyu. Don haka za a ci abincin rana da misalin ƙarfe uku ko ƙarfe huɗu, ya danganta da yadda aka tsara. A wasu lokutan kuma idan aiki ya yi yawa, an yi karyawan lokacin za a karya ma da misalin ƙarfe ɗaya. Don haka karin kumallo zai kasance har sai bayan la'asar, wanda daga bisani kuma bayan an gama wannan abincin rana, an ci abinci da misalin ƙarfe uku ko huɗu zai yi wuya a ci abincin dare domin ba a ci abincin rana da horo ba.

Wayar kana cika ajiya? To wannan tambayar zan iya cewa ban fahimci inda ta lusa ba, balle na ba da amsa. Sai dai abin da na fahimta wayata tana da guraren ajiye-ajiya da nake ajiye kayayyaki.

Eh tabbas ina siyan kaya a yanar gizo amma ina, ina a wuraren da nake siyan kayana a yanar gizo wurare ne da na yarda da ingancinsu kamar irin su Jumia, AliExpress, AliExpress da kuma Temu. Amma so tari akwai mutanen da za ka ga suna yin tallace-tallace a shafukan sada zumunta. Idan ban yarda da ingancin mutum ma, gaskiya ba na siyan kayana a yanar gizo. Amma kamar waɗannan kamfanonin da kowa ya san ingancinsu, nakan siya kayayyaki a wurinsu kamar irin su Jumia, AliExpress da Temu. Ko a kwanakin baya na sayi power bank wanda power bank ɗin na ji daɗin amfani da shi matuƙa da gaske. Wanda power bank ɗin kuma na taɓa siyan flash na kwamfuta wanda na ji daɗin amfani da shi domin kuwa shi wannan flash ɗin na yi amfani da shi a wurin aiki wanda kowa yake aro amma bai samu matsala ba. Kai har ta kai ta kawu wa na taɓa manta shi a aljihu ya kwana aka wanke kayan amma still bai samu matsala ba. Wannan haka ya ƙara bani ƙwarin gwiwar siyan kaya a yanar gizo musamman waɗannan kamfanonin kamar su Jumia da sauransu. Kayansu suna da matuƙar kyau da amfani, suna da matuƙar inganci.

Yaya kake zubar da shara? To na kan tattara shara a cikin kwandon zubar da shara. Sannan akwai almajirai da suke yawo yawanci a kwana ranar Alhamis ko Juma'a. Su kan yinyawo layi layi suna neman wanda zai ba su shiyar da shara. Don haka na kan zubar da shara a duk sati sati wani lokacin kuma a kwana uku uku domin ganin an tsabtace muhalli, an zauna lafiya da sauran su.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To gidanmu dai zan iya cewa bamu da ƙasa, duk siminti ne, wani gurin kuma tayil ne. Dan haka gidajen da suke da ƙasa sune manyan gidajen da suke GRA. Amma gidanmu da yake ba a GRA yake ba ko'ina siminti ne babu ƙasa. Wani lokacin nakan yi sha'awar gida mai ƙasa domin kasancewar duk wasu gidaje masu ƙasa suna da daɗin ma'amala su kuma suna da yalwa da za a yi mutum zai yi wala ya shaƙe ya sakata ya walwala da sauransu. Dan haka ni gidana bashi da ƙasa, sai dai siminti da kuma tayil da kuma idan ana buƙatar ƙasa sai dai a je waje a ɗebo. Duba da shi wa ko'ina siminti ne babu ƙasa sai tayil a banɗaki. Ɗakuna ma duk tayil ne. Tsakar gida kuma an bai baye shi da siminti.

Eh, ina son karanta littattafai. Wannan a da ke nan, amma a yanzu ba a fiye yin karatun littattafai ba. Duba da cewa a yanzu komai ya koma kan waya. An fi sauraron littattafai, mur-- sautin murya. Akwai mutane da suke karanta littattafai a YouTube domin masu sauraro. Hakan ya janyo mutane sun zaman suna da ƙiuyan karanta littattafai. Amma a da mukan ɗauki littafi mu karanta shi wanda wannan yana taimakawa na taimakawa mutum ya samu horo na ɗabi'ar karatu. Amma a yanzu ba a fiye karanta littattafai ba. An fi sauraron su a kafafen sada zumunta kamar su Facebook, YouTube da dai sauransu. Su kuma masu yi a waennan kafafen sada zumunta Facebook, YouTube da sauransu suna yin shi ne a matsayin sana'a wanda da ra zanar mutane sun je sun saurara ana biyan su. Hakan ya sa mutane sun watsar da karatun littattafai. To zan iya cewa ni ma na fiye son kar-- dogon karatun littattafai ba. Nakan yi dai karanta rubutu wanda ba shi da tsaho. Kusan littafin da zan iya cewa nake iya jure karanta shi ne Alqur'ani mai girma. Duba da cewa littafi ne da in an karanta shi za a sami lada. Yana da harufai. Kowane harafi in kana karanta za ka sami lada goma. Sannan kuma shi kan shi kallon shi lada ne. Don haka a yanzu bani ma da lokacin da zan ce zan karanta littattafai ko kuma karan-- littattafan tatsuniyoyi ko kuma littattafan labarai. Saboda abubuwan da suka yi min yawa a kai. Zandai yi karatun Qur'ani sai kuma in yi karatun abubuwan da na san za su yi min amfani.

Eh, tabbas muna riƙe lema lokacin ruwa, musamman damina idan ta kama ko watan August ya kama nakan riƙe lema domin kariya daga dukan ruwa. So tari na sai lemata na ajiye a kullum in zan fita aiki ofis nakan tafi da lemata duba da cewa za'a iya tsugewa da ruwa. Don haka lema tana da matuƙar amfani musamman idan ana ruwa. Akwai lokutan da kuma idan na manta ban fita da lemata ba, ruwa yana iya yin mun duka wanda hakan yana iya bayiwa da rashin lafiya ko mura da sauransu. Lema tana da matuƙar amfani a lokacin damina don haka ya kamata a ce duk wanda zai fita unguwa ko ofis idan zai fita da safe ko da hadari bai taso ba, ka fita da lema duba da cewa za'a iya ruwa a kowane lokaci. Indai damina ta kawo tsakiya ko wane lokaci ruwa yana iya saukowa ba tare da sani ba.

A cikin 'ya'yan itace kaman suna da yawa. Akwai ina son kankana, ina son ayaba, ina son abarba, ina son gwanda, ina son lemu. Sai dai kuma duba da cewa lemu yakan bani matsala a jikina. Yana samin birin jini, abin da sakwatawa suke cewa semiha. Don haka na hakura da shan lemu. In zan sai kayan itace, sai dai in sai kankana ko ayaba. Ita kankana tana taimaka mun wurin markaɗa abincin da yake cikina. Nakan ji daɗin jikina idan na sha kankana. Ita ko ayaba, ita ma tana taimaka mun wurin yin wannan aikin. Sannan kuma ta kan yi mun maganin ulcer. Don haka na fi son kankana saboda tana da zaƙi. Amma lokacin da muna da yara sai nake jin kankana kaman bata da zaƙi. Abarba tafi ta zaƙi. Sai da na girma na gane ashe kankana tana da zaɓi.

Me kake yi da yamma kamin ka kwana? To da yamma dai nakan yi zikirin yamma kamar yadda addinin musulunci ya karantar. Sannan kuma nakan s tashi in yi wanke wanken da aka ci abincin rana in ƙara kintsa gida in share shi. To idan na tamba, fuskanci wannan tambayar ana son in faɗi abubuwan da nake yi da yamma ance kuma kamin kwana. Sai dai kuma ba'a kwan ba'a yin bacci da yamma. Mu a' a, tsarinmu ana kwanciya bacci ne da daddare. Da yamma kuma ana ci gaba da huldoɗi da suka shafi al'amuran yau da kullum kamar irin su aikace aikacen gida ko kuma aikace aikacen ofis ko kuma a zauna a yi hira da iyali da dai sauransu. Akwai dai abubuwa da dama da ake gudanarwa da yamma. Da daddare kuma bayan an ci abinci an yi sallar isha'i sai kuma a kwanta sai kuma washe gari idan Allah ya kaimu.

So uku nake kallon mudubi, da safe, da rana, da daddare. Sai dai ba a fiye son kallan mudubi da yawa ba, duba da cewa, masana sun ce yawan kallan mudubi yana kawo shafar aljanu.

Eh tabbas nakan ci citta abunci duba da amfanin ta takan magance mura. Da sanyi da sauransu. Nakan sa citta a shayi sannan kuma nakan ɗanyankata na sata kamar ɗanyanta. Nakan sata a dahuwar abinci. Wasu lokutan kuma nakan sata nakan dafa citta in haɗa da tafarnuwa da kimba. Da kaninfari in jajaga so sai in dafa, wannan yana yi min maganin sanyi sosai matuƙa da gaske, yakan kuma wanke mun mara daga infection. Dan haka ina matuƙar son amfani da citta. Saboda amfaninta ga jiki. Akwai amfanin nika da yawa da take yi ga jikin ɗan adam. Ɗaya daga cikinsu wanda shine sananne mutane sun sani tana maganin sanyi. Tana kuma maganin wato ainihin mura. Tana kuma maganin sanyin mara da dai sauransu.

Nawa madubi kuke da su a gida? To zan iya cewa madubi kwaya ɗaya ai ya isa. Wani lokacin akan yi, akwai gidajen da ake amfani da madubi wanda ya ki tsaye, madubi na tsaye. Amma madubi ɗaya ya isa kowa yayi amfani da shi.

To naman, naman nake matsayin amfani da shi gaskiya ina son naman shanu, ina son naman rago, ina son naman kaza, ina son naman tattabara, ina son naman dawisu da dai sauransu. Kusan sai in ce kowane irin nau'in nama ina son shi. Sai dai idan aka bani zaɓi, na fi son naman kaza, yana yi min daɗi matuƙa da gaske. Hakazalika naman rago ma yakan yi min daɗi. So idan aka bani zaɓi, na fi son naman kaza daga shi sai na rago, daga shi sai na saniya, daga shi sai na raƙumi da sauran kuma tsuntsaye kamar su irin tattabara, dawisu da dai sauransu. Amma in sosamuni in zaɓi za a bani, ina matuƙar son naman kaza ko a soya shi ko kuma a yi farfesunsa ko kuma a dafa shi da dai sauransu.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To, a gaskiya rashin wutar lantarki tana matuƙar maida ni baya, tana kuma matuƙar bakanta min rai. Duba da cewa wutar lantarki ita ce ƙashin bayan neman kuɗina. Duba da cewa na kan yi amfani da waya da kuma laptop domin ayyukana da neman kuɗina. Da yake cewa ni aikin da nake yi, na yi aiki daga gida, don haka ina matuƙar bukatar wutar lantarki. Don haka idan babu wutar lantarki, na kan haƙura in kai cajin wayata da kuma kwamfutata da power bank dina domin in samu cajin da zan yi amfani da shi in yi aikin da yake gabana. Wasu lokutan kuma, ahn, na kan kai maƙota da suke da solar, wanda ni ma ina matuƙar fatan a ce na mallaki solar domin in huta da matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a wannan ƙasa ta mu, Najeriya.

To wanne app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app na WhatsApp, kuma ina yin amfani da app na Facebook, domin tura saƙonni, sai kuma Gmail. Shi kuma wannan ina yin amfani da shi domin karɓa da tura saƙonni, na ayyuka da muke yi online. A taƙaice dai, na fi yin amfani da application na WhatsApp, domin tura saƙonni. Duba da cewa saƙonni sun fi saurin tafiya, idan ana amfani da app na WhatsApp. Wani lokacin in ka turo min saƙo ta Messenger, ko kuma ta Message, ba lallai in gani ba. Amma da zarar ka turo min saƙo ta WhatsApp, to nan da nan zan karɓi saƙon. Don haka, na kan bawa abokan hulɗa shawara cewa idan za su turo min saƙo, su turo min da shi ta WhatsApp. Na fi ganin saƙon WhatsApp, na kuma fi saurin ba da amsa ta WhatsApp.

To nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki mukan biya dubu uku, daga baya ya koma dubu huɗu, ya koma dubu biyar. Daga baya kuma suka zo suka ce dole sai mu biya su dubu tara da ɗari biyar. Wanda hakan ya fusata mafi daga yawa daga cikin ƴan unguwanni muka ce ba za mu ƙara biyan dubu biyar ba. Ba za wato ba za mu ƙara biyan, ba za mu biya dubu tara da ɗari biyar ba. Sai dai su yanke. A yayin da suka yanke wutar aka yi wata da watane ba a maida wutar ba. Sannan daga baya suka sauko suka rage suka maida ita dubu biyar. Wanda hakan ya sa kowa ya maida wutar ake amfani da ita a kan farashin dubu biyar. Duba da cewa ba koyaushe ake kawo wutar ba, hakan ya sa mutane suka yiwu bore aka ce za a biya dubu biyar a wata ko dubu huɗu.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, tabbas ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar mahimmanci saboda tarihin gaba. Don haka nakan ajiye kwafin bayanai na domin amfani da su a nan gaba. Misali kamar abubuwan da aka aiwatar.

Eh ina shan ƴaƴan-- kana shan ƴaƴan-- kana shan ruwan ƴaƴan itace? Eh tabbas ina shan ruwan ƴaƴan itace domin yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Ƴaƴan itace wasu sinadarai ne da ya kamata mu riƙa amfani da su domin lafiyarmu. Duba da, da cewa likitoci sun ce ƴaƴan itace suna taimakawa jiki matuƙa, suna taimakawa kayan ciki, suna taimakawa idan mutum ya ci abinci da samu abincin ya narke cikin sauƙi ya kuma yi bayan gida cikin sauƙi.

Kana da dabbar gida? Eh to akwai dabbobin gida da yawa da ake kiwon su. Akwai tinkiya, akwai rago, akwai saniya. Sai dai ita saniya akan kiwata ta a gidan da yake da, wato ainihin gidan da yake gida ne babba wanda zai iya daukan ta duba da cewa tana ɗaya daga cikin dabbobin da suke da girma. Dan haka akwai kuma ma-mage, akwai zomo, akwai kaza, akwai kare. Duk wa'inan nau'i ne na dabbobin da ake kiwatawa a gida. Sai dai a bangarena na fi kiwata dabbobi kamar kaza ko tattabara ko kuma mage. A taƙaice ina samuna matuƙar son kiwon mage duba da muhimmancin ta da darajarta a Musulunci. Annabi da kansa, Annabi da kansa ya yi magana a kan mage sannan kuma kiwata ta akwai lada da cewa sauran dabbobin suma kiwon su akwai lada amma mage ma kiwon ta akwai lada sannan kuma za ta yi maka maganin ɓeraye wa'inda wasu dabbobi ne da suke kawo matsala a gida.

Kana iya amfani da kwamfuta? Kwarai da gaske ina amfani da kwamfuta. Kwamfuta wata na'ura ce da ake yin amfani da ita domin yin aikace-aikace. Daga cikin ayyukan da ake yi da kwamfuta akwai ayyukan aikin jarida, aikin injiniya da dai sauransu. Akwai kuma aikin fasahar zamani da kuma aikin haɗa bidiyo da aikin haɗa fasahohin zamani kamar softwares da sauransu. Sannan kuma ina matuƙar ƙaunar kwamfuta domin tana taimaka mun wurin neman kuɗi. Ina yin aikin da ake yi daga gida ta yanar gizo kuma ana biyana da dadoli. Don haka kwamfutata ta tsufa ina matuƙar son in canza ta domin ganin ayyukana sun tafi daidai yadda ya kamata. Kwamfuta aba ce da ke taimakawa ci gaban zamani. Ana amfani da ita a ma'aikatu kamar ma'aikatar kamar su banki, gidajen jarida, makarantu, ma'aikatun gwamnati da dai sauran ma'aikatu da dama. Ana amfani da kwamfuta domin sarrafa aiki da kuma sarrafa data.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh tabbas ina son buɗe taga a ɗaki domin samun ingantacciyar iska daga waje sannan kuma tana.

Kana sanya bel kullum? Gaskiya bana sanya bel a dubu da cewa ni mace ce, amma 'ya'ya maza su ne suke amfani da bel, sai dai su ma ba kullum suke sanya bel ba, sai idan sun sa wando ɗan kanti.

Wane gudu na fanka aka fi fi so? To, na fi son fanka a lokacin sanyi ko kuma lokacin da ake dan yin sanyi ba sosai ba. Nakan kunna fanka saisa saisa kamar lamba ɗaya ko biyu. A lokacin kuma da ake tsananin zafi nakan ƙure gudunta ko ɗaya, ko biyu, ko uku, ko huɗu, ko biyar. Sai dai ya danganta daga yanayin fankar. Wata fankar tana gudu a ƙarfe ɗaya, wata kuma tana gudu a biyar. Don haka ya danganta.

Kana amfani da matashin wuya? Eh tabbas ina amfani da matashin wuya, do-dubara cewa rashin amfani da shi ya sa, yakan sa wuya na yayi ciwo. Dan haka a kullum idan zan kwanta a bacci ina amfani da matashin wuya.

Kana kallon taurari da dare? Eh tabbas ina kallon taurari da daddare. Duba da cewa wasu halittu ne da Allah ya halitta kuma suke ƙawata sararin samaniya. Sannan kuma yakan sa mu ƙara sakankancewa mu yarda da cewa Ubangiji mai girma ne. Domin shine ya halicci waɗannan taurari domin su bamu haske, su haskaka mana da duniya a yayin da rana ta faɗi, dohu ya fara. Don haka na kalli taurari a sararin samaniya da kuma ƙara gode wa Allah da kuma ƙara yadda da cewa Allah shine abun bauta kuma Allah mai girma ne.

Menene abun da kake tunawa daga yaro? Menene abun da kake tunawa daga yaro? Ina tuna abubuwa da dama a lokacin da ina yarinya. Misali, a lokacin muna tare da mahaifinmu da mahaifiyarmu. So wannan yanayi, yanayi ne mai banƙawa da ban sha'awa da daɗi. Sannan kuma a lokacin da kake yaro baka da wata damuwa. Duba da cewa duk wata ɗawainiya taka, iyayenka sun ɗauke maka. Baka da aiki, sai dai ka ci, ka sha, ka ƙoshi ka kuma yi karatu. Sannan na kan tuna a lokacin da muna yara idan mahaifinmu ya dawo daga gurin aiki, yakan ɗauke mu, ya kuma sumbace mu, ya rungume mu, yai mana wasa, da sauransu. Dan haka, zamanin da muna yara zamani ne mai matuƙar kyau, da banƙaye, da jin daɗi. Da kuma farin ciki a rayuwar mu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Tabbas nakan biya kuɗi ta waya. So tare na fi son a turo mun kuɗi ta akawunt ɗina da ban gan sa a zahiri ba. Kawai in tura in biya duka basussukan da ake bi na. Hakan ya fi mun dadi, sai in ga kamar ma ban fitar da wasu kuɗi ba. Don haka abun baya mun ciwo. Ina biyan kuɗi ta waya kamar siyan data ko siyan kati ko kuma siyayya idan na je shaguna. Manyan shaguna waɗanda suke amfani da POS.

Kana amfani da sauro na net? To wannan tambaya gaskiya za mu iya cewa ba'a faɗe ta a cikin daidaitacciyar Hausa ba. Kamata yai a ce kana amfani da net na sauro ko kuma kana amfani da gidan sauro? Eh, tabbas ina amfani da gidan sauro duba cewa sauro a unguwarmu yana da matuƙar yawa sannan kuma zaka gansu manya manya sannan kuma basa jin magani. Shi ya sa nake amfani da gidan sauro domin kariya daga cizon sauro, wanda cizon sauro abu ne da yake haddasa zazzaɓin cizon sauro da zai sa ka je asibiti domin karɓan magani. Do-domin magance wannan matsalar ya sa- a ce duk dare da, da zaran an ce magariba tayi zamu sa maganin sauro mu ƙulla gidan sauro domin kariya daga cizon sauro wanda yake haddasa zazzaɓi mai zafi da ciwo.

Kana iya yin iyo? Eh, iyo to wani abu ne wanda ake yi a cikin koji ko kuma ruwa wanda a turanci ake cewa swimming pool.

Yaya kake neman izinin hutu? To, neman izinin hutu a wurin aiki abu ne da za ka rubuta takarda ka kai wa, ka kai wa shugabanka a gurin aiki ka ce kana neman izinin hutu. Hutu kala-kala ne, a duk shekara kowane ma'aikaci yana da damar yin hutu na wata ɗaya ko kuma sati uku a cikin shekara. Don haka, idan kuma wata matsala ta taso ko mutuwa ko kuma wata tafiya mai muhimmanci wacce ta shafi iyali ko kuma mutum ya samu matsala ta depression ko ciwon damuwa, ya ka rubuta hutu na sati biyu ko uku domin ya magance matsalar da ta dame shi. Amma ko da lafiya ƙalau ne, mutum zai iya rubuta hutu na wata ɗaya a shekara, shine hakkin ka. Sannan kuma mata suna da damar yin hutu idan sun samu ciki da zara'ance watan haihuwarsu ya kama, za su rubuta hutu wanda za'a rubuto musu daga asibiti su tafi hutu. Bayan sun haihu, za suyi wata huɗu kamin su dawo bakin aiki.

Wane launi kake fi so? To akwai launuka da dama da nake so. Ina son launin ja, ina son launin blue, ina son launin yellow. Duba da cewa ni fata ta fara ce, don haka za ta ɗauki kowane launi. Don haka launuka da dama suna burge ni kuma suna ban sha'awa kuma ina amfani da su.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To, kaji wata tambaya, to ina share ɗakina wani lokacin sau ɗaya, wani lokacin sau biyu, wani lokacin sau uku. Ya dai danganta. Idan yara sun tafi makaranta ko kuma yara basu tafi suna zuwa makaranta, nakan yi shara sau ɗaya. Duba da cewa in sun je makaranta za su yini ba za su dawo ba sai yamma. Da sun dawo yau daga makaranta da yamma, sun ci abinci, sun yi homework, sun ɗan yi wasa, ba za a daɗe ba, dare zai yi za su kwanta, su yi bacci. Don haka basa nan ba za su gyara ɗaki ba, ba za su ɓata ɗaki sosai ba. Don haka a kan share sau ɗaya. In an share shi sau ɗaya ya wadata. Amma matukar aka ce basa sun yi hutu kullum suna gida, to sai a yi shara sau goma ma. Saboda za su ta ɓata guri. Ana kuma sharewa domin ganin an tsaftace muhalli, an kuma zauna cikin limana da farin ciki da sa'ida.

Menene kayan ci-ci da ka ke fuso? To wannan Hausa dai ba a rubuta ta yadda ya kamata ba. Abin da ya kamata a rubuta shine wane kayan ciye-ciye ka fiso. To akwai kayan ciye-ciye da dama da na ke so. Sai dai ban fiye son kayan ciye-ciye waɗanda suke da zaƙi. Na fi son kayan ciye-ciye waɗanda aka sarrafa da gishiri da magi, kamar fara. Ina matuƙar son cin fara. Ina son meat pie. To a ɓangaren kayan ciye-ciyen da ake yi da suga, ina son kek. Ina son samosa. Ina son madara. Ina son kayan itace. Amma ina matuƙar son fara. Ina son nama. Ina son kifi. Ina son lemu. Ina son madara. Ina son cin-cin amma wanda aka sarrafa shi da magi da gishiri. Duba da cewa kayan zaƙi ni, ba su dame ni ba.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? To wannan itambiyar ita ma ba ta fita yadda ya kamata ba. Kamata yayi a ce, wane tufafi ka fi so auduga ko siliki? To gaskiya na fi son tufafin auduga. Duba da cewa tufafin auduga yafi laushi, yafi daɗin amfani musamman a lokacin zafi. Ba zai yi maka nauyi a jiki ba. Sadai siliki yana da kyau a fuska kuma kaya ne da za ka iya yin ado da su a je biki. Amma kayan da ake amfani da su a zaman gida, na fi son kayan da aka sarrafa da auduga.

Yaya kake karɓar baƙo? To karɓar baƙo a musulunci abu ne mai matuƙar muhimmanci da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi mana umarni da cewa akwai hadisin da yake cewa duk wanda ya yi imani da ranar lahira, ya yi imani da ranar ƙarshe to ya girmama baƙonsa. Ya faɗa har uku sannan kuma ya ce ka girmama maƙocinka. Don haka girmama baƙo ne abu ne mai asali da tasiri a musulunci. Idan baƙo ya zo za ka tarbe shi da fara'a, da mutuntawa da komai sannan a ba shi ruwa, sannan a ba shi abinci. Idan kuma babu duk waɗannan abubuwan za a iya ba shi ruwa sannan za ka iya ba da snacks kamar irin kayan ciye-ciye domin ka ganin ka mutunta baƙonka. Sannan ka sauke shi a wuri mai kyau sannan kuma ka-ka sannan ka yi hira da shi ta mutuntawa da girmamawa.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To akan yi tafiya zuwa wurare ta hanyar amfani da ababen sufuri kamar su mashin, mota ko jirgi. Shi ma-mashin da mota hanyoyin sufuri ne da ake amfani da su domin tafiye-tafiye a cikin gari. Sannan aka yi amfani da mota domin tafiye-tafiye a cikin gari da kuma jihohi da suke a cikin ƙasa. Shi kuwa jirgi akan yi amfani da shi domin tafiye-tafiye zuwa jira-- zuwa birane da suke da nisa da junansu a ƙasa. Misali daga Legos zuwa Abuja, daga Abuja zuwa Kano, daga Kano zuwa Legos, daga Legao zuwa Fatakwat da sauran su. Sannan a kan yi amfani da shi domin zuwa ƙasashe ko kuma wasu wurare da suka shafi da suke da nisa a duniya. Misali kamar aikin hajji akan yi amfani da jirgi ko ummara. Sannan kuma akan yi amfani da jirgi ana, ana zuwa ƙasashe irin su Ingila, Amirika, misali Nijar, Burkina Faso da dai sauran ƙasashe da suke da nisa da mu.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To, indai a gurin aikine mukan yi taro. Taron ya danganta, taron kala-kala ne. Akwai taron da ake yi a kullum domin yin shawarwari da yadda za a gudanar da aiki. Musamman ni da nake aikin jarida, a kullum idan mun je ofis, za a yi meeting a tsara duk ayyukan da za a gudanar a ranan. Sannan kuma a kowane karshen wata shima ana yin taro domin ganin wace nasara ko kuma wace matsala aka samu a cikin watan domin a kawo mafitar da za a magance ta. Haka wa zalika a kowace karshen shekara shima akan yin taro a duba, a kan yi taro, a duba, a tantance wace nasara aka samu a ita wannan shekarar. Sannan kuma wanne, wanne, wace mafita za a samu domin magance ita wannan matsala. Sannan kuma a lokutan biki ko sallah, a dangi mu mukan yi taro domin ƙarawa juna sani, a ci, a sha, a yi al'amuran da su ka shafi yau da kullum, a kuma sada zumunta.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To ina koyon fasaha sabo, da yin nutsuwa da kuma maida hankali domin koyon fasaha sabo. Yanada kyau ace kowane mutum ya ware wa kansa wata fasaha da zata taimakeshi ya koya.

Ina kake son ziyarta? To akwai wurare da dama da nake son in ziyarta a rayuwata. Wannan tambayar ta yi min daɗi matuƙa da gaske. Kama an sosa min inda yake mun ƙaƙayi. Guri na farko da nake son in ziyarta a rayuwata shine birnin Makka. Birnin Makka birni ne mai matuƙar tarihi a addinina. Duba da cewa a nan aka haifi Manzon Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, wanda yake shugabanmu, masoyinmu, abin koyonmu. Sannan kuma ɗakin Allah mai alfarma yana nan. A nan aka saukar da addinin Musulunci. Sannan kuma ina son in ziyarci birni na biyu shine birnin Madina. Birni ne shi ma mai matuƙar tarihi da gaske. Domin birni ne da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya rayu a ciki kuma ya mutu a nan. Masallacinsa kuma yana nan. A Makka akwai masallaci mai alfarma wanda, yin sallah a cikinsa daidai yake da lada mai gwabin gaske. Haka shi ma a birnin Madina akwai masallacin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wanda yin sallah a wannan masallaci shi ma samun lada ne mai gwabin gaske. Wanda sai ka yi shekaru aru-aru kamin ka samu wannan lada, a wannan, a, a, a ƙasarka da kake ci Sannan kuma sai guri na biyu da nake matuƙar son in ziyarta, shine ina son in Akwai ƙasashe da yawa da nake son in ziyarta. Ƙasashen nan da suke, a gabas ta tsakiya. Misali akwai ƙasar Egypt, akwai ƙasar Turkey, akwai ƙasar Kuwait, Dubai, Oman, Bahrain. Ina son kuma a ƙasashen Turawa ina son in ziyarci England, ina son in ziyarci America, ina son in ziyarci Spain. Ina son in je Spain, ina son in je wani gari da ake ce ma Andalus. Gari ne mai matuƙar tarihi, sannan kuma ina son tarihin wannan gari. Nakan ji baƙin ciki matuƙa da gaske, idan na tuno cewa wannan gari, ya taɓa zama a karkashin musulmi, amma kuma a lokaci yana tafiya, sai Crusades, wato ainihin kiristoci suka ƙwace garin daga hannun musulmi. Sannan sunan garin yana min daɗi ina son in ziyarci gari gari ne mai tarihi. Haka kuma ƙasar Egypt ita ma ƙasa ce mai matuƙar tarihi. Ƙasa ce da Annabi Musa ya rayu a nan, Annabi Yusuf ya rayu a nan. Sannan kuma akwai kayayyakin tarihi da nake son in ziyarta in je in buɗe idona. Ina son in je birnin Dubai. Duba da cewa birni ne wanda yake da cigaba, da cigaba sosai. Ina son in ziyarci wannan birni, domin buɗe ido. Fata na Allah, Allah ka azurta mu da kuɗaɗen da za mu ziyarci, za mu, za mu je, mu shiga duniya, mu ziyarci, mu ziyarci wurare da dama domin buɗe idanmu. Ina so kuma in je ƙasar Sudan, inas, da sauransu. Sannan ina fata ƴaƴana Allah ya ba su dama, su ma su je waɗannan ƙasashe tare da ni.

Kana riƙe riga a aljihunka? To wannan tambaya ne dai gaskiya ban fahimci inda ta do saboda ban balle in bada amsa, sai dai kuma zan iya cewa bana riƙe riga a aljihuna.

Wane malami kafi so? Ah, zan iya cewa gaskiya akwai malamin da nake matukar ƙaunar wa'azinsa. Kamar na ɗaya shine Malam Dr. Abdullah Umar Usman Gadan ƙaya. Ina son karantarwarsa, ina son kuma yadda yake da barkwanci. Sannan kuma akwai malamai da dama da nake son wa'azinsu, nake ƙaunarsu. Akwai Dr. Mansir Yelwa, akwai Dr. Mansir Sokoto, akwai Farfesa Sani Umar Rijiyar lemu, akwai Baban Gwale, akwai Dr. Bashir, akwai Sheik Umar Shehu Zariya, akwai Alkali Zariya. Shi kuma wannan wa'azinsa yana bani da nishaɗi. Ina jindaɗin wa'azinsa, yakan bani dariya. Akwai Malam Daurawa, akwai Malam Lawan Turayum, akwai Malam Barrister Adam Ishaq, akwai Malam Adam Abdallah, akwai Sheik Ali Yunus. Suna nan da dama wa'inda nake son karatuttukansu. Akwai Dr. Abdul'aziz Idris Dusan Dutsen tanshi, akwai Malam Albani Zariya, Allah ya yi musu rahama, da Malam Jafar, Allah ya karɓi shahadarsu, Allah ya sa sa'ar janar firdau.

Kuna da manufa na wata-wata, eh tabbas akwai manufofin da ake tsarawa domin aiwatar da su a kowane wata. Wasu manufofin sune yadda za a cimma buri daga farkon wata zuwa ƙarshen wata.

Yaya sa hannun naku yake? To ita ma wannan tambayar zan iya cewa ban fahimci inda ta dosa ba. To zan iya cewa sa hannuna yana farawa daga farkon sunana.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR idan buƙatar hakan ta taso. Sautari a kwamfuta ko kuma a waya ake duba lambar QR.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To ita ma wannan hausar zamuyi ta abu tafiye-tafiye de-deba. Sai dai ace nisan-nisan kilomita nawa zaka iya tafiya da ƙafarka. To gaskiya zan iya tafiyar nisan kilomita, rabin kilomita ko kuma kilomita ɗaya da ƙafata. Bana iya doguwar tafiya da ƙafata. Hakan zai gajiyar da ni da sauransu.

Yaya kake jagorantar mutane? To jagorantar mutane abu ne mai matuƙar wahala. Kamar yadda Larabawa suka ce, shugaban al'umma hadimin su. Don haka jagorantar mutane sai an yi taka-tsantsan, an yi amfani da hikima, da fasaha da kuma adalci kafin a jagoranci mutane. Jagorancin mutane abu ne mai matuƙar wahala da zai iya janyo maka bakin jini idan ba ka iya ba, zai iya kuma janyo maka bakin jini idan ba ka da adali.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? To ita ma wannan tambayar zamu iya ci labaru bu ta ta daidai ba. Sai dai ace ka fi son shinkafa ko tuwo? A ina matukar son tuwo ina son tuwor shinkafa ina son tuwon dawa, ina son tuwon masara, ina son tuwon gero, ina son tuwon semobita, ina son tuwon amma dai na fi son tuwon shinkafa miyar kuka ko miyar agushi da dai sauran su.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Toh za a iya cewa ranar da ta fi muhimmanci da albarka ita ce ranar Juma'a. Duba da cewa Musulunci ya muhimanta ranar Juma'a, kuma rana ce da Allah ya alkawarin zai amsa addu'o'i a wasu sa'o'i da aka shari'anta.

Kana sa turare kullum? Tabbas ina sa turare a kullum. Domin turare wani abu ne mai muhimmanci da bada nishaɗi sannan kuma rashin sa shi musamman a wannan yanayin da muke cikin zafi zai iya jawo maka raini a cikin mutane. Duba da cewa idan rana ta daki mutum za ka ga yana yin wani ɗan tsamu tsami ko bashi bashi. Musanya turare yana taimakawa matuƙa da gaske domin magance matsalar tsami ko bashi a cikin mutane. Don haka eh nakan sa turare a kullum idan nayi wanka.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida idan zan shiga ɗaki. Amma idan zan shiga banɗaki nakan yi amfani da ta-takalmina in shiga banɗaki domin gudanar da buƙatuna.

Kana cin salati? To ita ma wannan tambayar za mu iya cawa ba'a sata a mahallin taɓa kamata ya a ce kana yin salati. Eh, salati wani abu ne da ya kamata kowane musulmi ya aiwatar, domin salati yana da albarka kuma yana da lada matuƙa da gaske a addinin musulunci. Don haka nakan yi salati da safe na kuma yi salati da yamma domin neman yardar Allah.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, toh nakan ji kukan zakara da safe idan ina a unguwa wacce take ana kiwon kaji. Musamman unguwar da suke da ƙananan gidaje amma a manyan unguwanni da suke da manyan gidaje ko da ana kiwon kaji ɗin za ka ga suna cikin gida kuma gida ne ya wantace da ko da zakaran yayi kuka ba za a ji ba. Amma a unguwannan da suke da ƙananan gidaje ana jin kukan zakara da safe.

Sau nawa kake yanke farce? To ina yanke farce sau ɗaya a sati da, wato ke nan a ranar Juma'a. Don haka nakan yanke farce sau huɗu a, a wata. Sau huɗun aka tara su goma sha biyu zai bamu nawa ke nan. Don haka nakan yanke farce na a duk ranar Juma'a. Sau ɗaya ke nan a kowane mako domin tsaftace jiki, domin tsafta na daga cikin imani. A wasu lokutan kuma idan farcen ya taru kamin Juma'a, shi ma nakan yanke domin zama cikin tsafta da farin ciki da sauransu.

Ina kake son ciyar da hutu? To wannan tambayar ban san yadda zan amsa, amma duba da cewa tambayar ban fahimci inda ta dosa ba ko kuma mace ba sa Hausar a muhallinta ba.

Kana tafiya kasuwanci? Eh to kasuwanci abu ne mai muhimmanci. Duba da cewa abu ne da zai kawo maka kuɗi da zai sa asirinka ya rufu. Ina tafiya kasuwanci wurare da dama. Ina tafiya kasuwanci kamar Abuja, Kano, Katsina, Damaturu, Adamawa, Yobe, Fatakwal, Anambra, Ebonyi, Legas, Jigawa, Zamfara, Sokoto, Kebbi. Duk jihohin da naga zan samu albarkar kasuwa nakan je domin baje haja ta. Domin kasuwa, nakan kuma tsallaka ƙetare kamar irin su Dubai, Switzerland, Saudiyya domin saro kaya. Domin a ga an siyar, an yi kasuwanci kuma asiri ya rufu yadda ya kamata. Don haka kasuwanci abu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu maida hankali a kansa.

Kana iya dafa abinci? Tabbas ina iya dafa abinci. Kusan sai in ce abin dafa abinci yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake ƙauna a rayuwata. Ina dafa abincin karin kumallo. Ina dafa abincin safiya wato shine na karin kumallo. Ina dafa abincin rana. Ina dafa abincin dare. Ɗaya ga ɗaya daga cikin abinciccikan da nake ƙaunar dafawa. Ina son dafa tuwon shinkafa, miyar kuka, miyar kuɓewa, miyar agushi, miyar taushe, miyar zogale da sauransu. Ina son kuma dafa shinkafa dafaduka ko kuma fried rice ko kuma spaghetti jollof. Ina son kuma dafa ina son soya doya da ƙwai. Ina son dafa naman kai. Ina son dafa naman rago. Ina son dafa naman kaza. Duk wani abinci kamar irin su dambu, waina, sinasir da sauransu. Duk waɗannan abinciccika ina son dafa su.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh, barkono mai yaji yana damuna, don haka nake amfani da ƙuli-ƙuli domin rage masa kaifin yaji.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci da yarda, da amana da kuma kyautatawa, domin ganin kasuwanci ya tafi yadda ya kamata, an kuma samu abin da ake nema.

Wane aikin gida kake yi kullum? Toh, ayyukan gida suna da yawa. Akwai shara da wanke-wanke, da girki da goge-goge. Ina yin aikin gida da dama.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To ina wanke kayayyaki na a duk lokacin da suka yi datti. Misali, a kowane sati, kamar ranar Juma'a, nakan wanke kaya domin ganin kayan wanki bai taru da yawa ba.

Eh tabbas ina kulle ƙofa kullum domin yana da matuƙar amfani. Saboda idan aka zo za a kwanta akan kulle ƙofa sannan kuma idan ba yara a gida akan kulle ƙofa. Sautari aka kulle ƙofa sai mutum ya buga sai a buɗe mishi. Don haka na kan kulle ƙofa kullum saboda tsaro da security da kuma kariya daga miyagu.

Ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki, sai dai sau tari wani lokacin albashi da ya shigo a cikin kwana ɗaya an kashe shi. Ina amfani da albashina domin buƙatun yau da gobe kamar siyan abinci, abin sha, kayayyaki, kayan sawa kamar su kayan sawa, riga, hijabi da kuma sabulun wanka, sabulun wanki man shafawa, makilin da dai sauransu. Sannan kuma ya kamata a riƙa amfani da albashi wajen yin sadaka domin sadaka tana maganin masifa. Dan haka na kan ji daɗ idan albashina ya shigo, duba da cewa na shekara ban anshi albashi ba amma a wannan watan zan fara karɓar albashi. Abin yana ƙayatar da ni matuƙa da gaske. Ina jin dadi idan na tuna cewa a wannan watan zan anshi albashi.

Wa yake ƙaƙƙafa maka waya? To gaskiya wannan tambayar ta yi tsauri da yawa. Zan iya ce abokai ban fahimci nda aka dosa ba da wannan tambaya.

Yaushe kake fara aiki a kullum? Ina fara aiki da misalin karfe takwas na safe, wani lokacin kuma karfe tara. Duba da cewa aiki da wuri yana da matuƙar amfani. Mutum zai gama aikinsa da wuri, man za a tashi da safe, a share daki, a goge ko'ina, a yi wanka sannan kuma a yi wanke wanke, a zo a ɗaura girki, a ci abincin safe. Bayan an gama wanke kayayyakin da aka yi a karin kumallo, sai a zo a ɗaura girkin rana. Bayan an gama girkin rana shi ma a yi wanke wanke sai a zo a yi girkin dare. Shi kenan an gama aiki. Idan da wanki za a yi in kuma babu wanki, shi kenan. Don haka, nakan fara aikina da wuri, duk inda karfe goma tai na gama aikina. Wato na misalin karfe takwas ko tara da rabi na safe.

Kana fi son zama ko tsayuwa? To wannan tambayar kama tayi ta kasance, menene ka fi so zama ko tsayuwa? To na fi son in zauna, duba da cewa tsayuwa takan sa mutum ya gaji da wuri. Amma idan ta kama a tsaya ɗin akan tsaya. Misali a kicin ɗin da suke da gas kuka irin na zamani, akan tsaya a tsaye a yi girki. Amma a kicin irin namu na gargajiya, akan zauna a kan kujera duba da cewa murhu, ko kuma murhun itace ko na gawayi ba shi da tsawo kamar risho ɗin gargajiya. Akan yi girki a zaune, shi ko wancan akan yi girki a tsaye, har wanke wanke ma akan yi a tsaye. Amma al'ada ta gargajiya da kuma tsarin gidaje na gargajiya, akan yi wanke wanke da girki da sauran ayyuka a zaune a kan kujera.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? To, dangantakarmu da maƙwabta dangantaka ce mai matuƙar kyau. Duba da cewa akan zauna da maƙwabta a yira, akan kuma mutunta juna. Sannan kuma idan maƙwabci yana cikin wani hali, akan je a jajen ta mishi ko ya yi rashi ko kuma wani alheri ya same shi, ko aure ko haihuwa, akan je a taya shi murna. Idan kuma wani sharri ya same shi, akan je a yi jaje. Sannan akan gaisa a kullum domin kyautata zamantakewa kamar yadda Musulunci ya umarta cewa a kyautata zamantakewa tsakanin maƙwabci da maƙwabci. Akwai hadisin da yake cewa ma, Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce Jibrilu ya zo yana yi masa wasiya a kan maƙwabci. Yana nuna mashi muhimmancin maƙwabtaka har ta kai ya fara tunanin ko maƙwabci zai gaji maƙwabci. Duba da irin muhimmancin da addinin Musulunci ya ba maƙwabci. Don haka yana da kyau ka mutunta maƙwabcinka ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa.

Kana iya tuƙin mota? Eh tabbas ina iya tuƙa mota. Akwai lokacin da ina amarya, mijina shi ya fara tuƙa mun, koya mun tuƙin mota. A ranar farko da na fara hawa sitiyari na tuƙa mota yadda ya kamata har ma yi ta mamakin cewa kuna iya tuƙa mota. Don haka ina da matuƙar so in tuƙa mota kuma ina fata Allah ya hore mun arzikin da zan tuƙa mota, in tafi duk inda zani a cikin gari.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki a jere yake inda kowa zai ajiye kwamfutar sa ya yi aikinsa cikin natsuwa.

Yaya kake kammala lokaci akan lokaci? Yaya kake kammala aiki akan lokaci? Ina kammala aikina akan lokaci ina duba da yadda nake fara shi da wuri cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Nakan fara aikina da misalin karfe takwas idan ina so in kammala da wuri. Da inda karfe ɗaya tayi na gama kammala aikina amma wani lokacin idan ban fara aiki da wuri ba yakan yi min wahala kuma bana iya kammala shi da wuri. Misali, sammako yana da matuƙar amfani domin kai sammako ne za ka tashi ka fara ka kammala aiki da wuri. Idan kuma ba kai sammako kuma ba za ka iya tashi ka fara ka kammala aikinka da wuri ba. Misali, idan ka fara aiki da misalin karfe ɗaya, to zaton za ka iya kaiwa karfe biyu ba ka kammala ba. Don haka sammako yana ba ka damar ka kammala aikin ka da wuri cikin nitsuwa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a gurin da ya dace domin kar su samu matsala, misali kamar durowa ko kuma wata envelop.

Yaushe kake yin wanka? Nakan yi wanka da safe musamman idan zan fita da wuri, wani lokacin kuma nakan yi wanka da rana kamar da azahar idan ina zaune a gida. Sutani kuma nakan yi wanka idan ina zaune a gida bayan na kammala ayyukan gida kamar su wanki wanke wanke, share share da goge goge, da girki. Bayan na gama aikina tsaftse in zo in yi wanka. Hakan zai bani damar na huta, na yi wanka kuma cikin natsuwa na yi sallah a cikin tsafta da dai sauransu.

Kuyan abubuwa daga bayanai masu.

Danki, yaye. Lafiya.